Kana, kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Kayan zaƙi da kuma gishiri. Kayan zaƙi dai ana la'akari da cewa kayan zaƙi sune da ya danganci duk wani abun da yake da zaƙi akan lissafa shi ko akan ƙidanya shi ko akan ƙirga shi a cikin ainihin wato kayan zaki. Kayan zaki ya ƙunshi dukkan wani abun da yake da ɗanɗano mai zaƙi. Dukkan wani abun da aka saka shi a baki ya ji daɗi. Dukkan wani abun da yakan ba da ɗanɗano mai daɗi. Dukkan wani abun da ka tauna shi ka ji daɗi, rai ya ji daɗi, yayi zaƙi akan harshe. So wannan shi ake cewa kayan zaƙi. Misalin kayan zaƙi. Ya ƙunshi sukari, madara, alewa, sweet, chocolate, deluxe, biscuit, rake, abarba, banana, orange, juice, lemu, orange, orange kena, orange kena. Sannan sai irin su Coca Cola, irin su Fanta, irin su Miranda, irin su Sprite, irin su ainihin wato da dai sauran abubuwa. Dukkan waɗannan abubuwa ne ainihin wato kayan zaki. Kuma kayan zaki sun kasu kashi biyu. Akwai natural akwai artificial. Natural dai kayan zaƙi sune waɗannan irin abun da suke su natural resources. Irin su kama kamar bishiyoyi, kamar irin su mangwaro, kamar irin su lemu, kamar irin su taɓo, kamar irin su ɗinya, kamar irin su rake, kamar irin su ayaba, kamar irin su abarba, kamar irin su ah. Kirfi, kamar irin su ainihin kanya, ah kamar irin su ainihin wato zuma. Dukkan wa'annan abubuwa ne wanda suke naturally like daga ubangiji ne wa'annan kayan zaƙi ne. Sannan bayan su akwai kuma artificial kayan zaƙi. Wannan artificial kayan zaƙi su kuma za a yi amfani da wani abu ne a sarrafa a samar da su. Kama kamar sukari, kamar yogurt, kamar ainihin wato chocolate, kamar sweet, kamar deluxe, kamar tom tom, kamar milk coast, kamar ainihin wato madara, kamar ainihin wato, kamar ainihin wato, kamar ainihin wato kamar ainihin kamar. Gadai suna kayan dai duk abun da ka san ka iya zuba shi a baki ka ji daɗi. Wannan a kan kira shi da suna ah. Ka ji zaƙi wannan da ake haɗa da inji kamar irin su sweet na haka, kamar irin su sweet na, kamar irin su sukarin. Dukkan wa'annan kayan zaƙi ne waɗanda ana samo sune daga wani artificial ah acid. Wanda za'a yi amfani da wasu acid acid a samar da wannan zaƙin. So ka ga su artificial ainihin wato zaƙi ne. So kuma ko gishiri su kuma kayan gishiri. Gishiri dai ana samu shi ne a ƙarƙashin teku. A kumfat teku ce ko ƙasar teku ce ita ce ake yin amfani da ita wajen samar da gishiri. A kan abota abusar da ita sannan sannan a sanya mata waƴansu acid sannan ainihin ta zama wato gishiri koko ta ba da ɗanɗanon gishiri. Shi dai gishiri a baki abu ne mara daɗi. Ba wani daɗi gareshi ba gishiri a baki. Shiyasa ba kowa ke son shi ba ko kuma an ce babu me son shi domin babu wanda zaka samu yana ainihin wato cen gishiri haka hai dai. Akan yi amfani da shi a ba dabbobi ruwa. Dabbobi sukan so shan ruwa wanda yake da gishiri gishiri. So amma gaskiya duk wani ɗan adam da ka sani zaka samu yana son ainihin wato. Kayan zaƙin amma ba wai kayan, kayan ba wai kayan, kayan gishiri ba. Domin gishiri bai da daɗi a baki ko kaɗan. Bai da daɗi a baki ko kaɗan. Hasalima yana cutar da baki, yana cutar da lafiya haka sali bai da daɗi shiyasa ba kowa ke son shi. Kowa dai ya fi son ainihin wato kowa ya fi son kayan zaƙi sabida kayan zaki sune abubuwan da aka fi so. Sune kuma abubuwan da suke da daɗi a baki. Kowa zai ci su cikin salama, cikin salin al'in, cikin jin daɗi. To kafin ko kowa daɗi yake so kuma waɗannan daɗe ke yi. Hasali inda an san kayan zaƙi suna da tsada sun fi kayan gishiri. Tin da gishiri bag ɗin shi gaba ɗaya bai wuce irin twenty five thousand amma bag ɗin sugar yana ki irin eighty thousand, eighty five thousand wata tsakanin hundred a wasu gurarakan. To ka ga tun anan bambanci ya ninka sakamakon.

Eh, launi. Wanne launi kake fi so? Wanne launi ka fi so ko ki ka fi so? Launi dai kam, launi shi ne a Hausa ana nufin kala, ana nufin ruwa, ana nufin rini, ana nufin tiri, ana nufin yanayi, ana nufin hali na abu. Wannan shi ne launi a ƙasar Hausa. Abin da ake nufi da launi ke nan. Launi ya kasu kashe kashe iri iri a ƙasar Hausa. Kuma mutane kala kala ne, mutane iri iri ne. Kuma kowa da launin da ya fi so a rayuwarsa. Yana daga cikin ire iren ko kala kala ko nau'i nau'i na launi. Daga ciki muna da fari, muna da baƙi, muna da ja, muna da brown, muna da dark, muna da blue, muna da maroon, muna da ash, muna da white ash, muna da washed dark, muna da black ash, muna da black, muna da black ash, muna da black white, black milk, muna da milk white, milk dark, milk ash, milk black, milk white. Waɗannan duk suna yankaloyi ne waɗanda muke dasu a ƙasar Hausa. Sai dai me? So na abu daga mutum zuwa mutum yana canzawa. Daga mutum zuwa mutum yana canzawa. Zai yiyu kai kana son abu wannan baya so ko kuma abinda wannan ke so wannan bashi yake so ba duka babu abin da bai iya faruwa. So mutane kala kala ne. Mutane wani ya fi son fari, wani ya fi son baƙi, wani ya fi son ja, wani ya fi son ruwan ruwa, wani ya fi son ruwan ƙwai, wani ya fi son ruwan ƙasa. Kowa da irin wanda yake so. Kuma sannan kowa da irin wanda yake ainihin wato girmamawa ko yake ɗaukawa a wurin shi. Saboda ni abin da yayi ma ba lallai bane yama wannan. Abin da wannan ya yi mai ba lallai bane yama wancan. Abin da wancan ya yi ma ba lallai bane yayi ma waɗancan. Abin da yayi ma waɗancan ba lallai bane ya mini, yayi ma wannan, yayi ma wancan, yayi ma waɗancan, yayi ma wa waɗannan. Shi ya sa kala kowa da yanayin wadda yake so. Amma ni a karan kai na kalolin da nake so tabbas ina son kala sosai ma kau. Domin kala tana gyara abu. Domin ma buba abinda ka sani wanda bai da kala in ba ruwa ba a ƙasar Hausa abu ne kawai abu ɗaya ne kaɗai wanda bai da kala wato ruwa ke nan. Ruwa ne zamu ce ba mu san sunan kalanshi ba har yanzu. Amma me gaskiya ni a kalolin da na fi so, na fi son kalar fara. Kala fara. Na fi son farar kala saboda farar kala fara ce ta tsafta. Fara ce wadda take da tsafta. Wanda duk wani mai tsafta za ka ga yana yawan samun farin abu. Kuma sannan tana mini kyau da abubuwa sosai ma kau. Sosai ma kau. Wa'alaikumussalam abokina? An yini lafia yake yi.